Wannan tambayar ta ce rubutunka yana da kyau? Eh ƙwarai kuwa rubutuna yana da kyau. Dudda cewa ba ni ne da kaina nake faɗin cewa yana da kyau ba, mutane ne suke faɗi, jama'a ne ke faɗin cewa yana da kyau. Shi yasa na ce eh, rubutuna yana da kyau.

Kana rera waƙa a lokacin wanka? A gaskiya bana rera waƙa lokacin wanka. Dan a tarbiyyar addinin musulunci ma babu maganar rera waƙa indai ba bege ga fiyayyen halitta ba. Maganar waƙa ma babu shi, bare ma har mutum ya yi banɗaki.

Menene lambar ku mai albarka? To lamba mai albarka kamar ya wace irin lamba? Lamba ai ban fahimci wace irin lamba kuke magana a kai ba. Lambar waya ko kuwa lambar ƙasa ko kuwa lambar post ofis ko lambar gida?

Wane launi, eh labulenku suke? Eh to labulenmu launin ƙasa, eh launin ƙasa shine launin labulenmu. Watan launin ƙasa ke nan. Kalam bunsuru zance shine launin labulenmu.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Karatun Alqur'ani ko kuma sauraron begen fiyayen halitta annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. So ni ma ƴar ƙa bi ina yi kamar yadda naji ake yi.

Yaushe kake farkawa kullum? Wannan ita ce tambayar. Nakan farka kullum da ƙarfe huɗu ko huɗu da rabi. Nake farkawa daga bacci, sai in tashi, in shirya, in yi duk wani abin da ya dace sai in tafi masallaci.

Kana ƙetare ƙetare ƙafafu lokacin zama. Wato ina ɗaura ƙafafu a kan juna ke nan to indai wannan ne ban cika yi ba gaskiya. Oke in ƙetare su lokacin zama gaskiya ban cika yi ba saboda yana sanyemin da gwiwa.

Wane irin yanayi kake fi so? Abin nafi wane irin yanayi na fi so? Na fi son yanayi na damina. Saboda ni ba na kasance ba na son zafi. Na fi son sanyi to kuma a lokacin damina sai ka ga gari, ba zafi ba sanyi kashi nan dai normal.

Kana kwana a ciki? A cikin ina ke nan, a cikin gida ko a cikin ɗaki? Ni a cikin ɗaki nake kwana. Bana iya kwana a waje ko a fili inda akwai haske. So a cikin ɗaki nake kwana.

Kana karanta jarida? Ai ƙwarai kuwa ina karantawa. Amma yanzu da lokaci ya canja zamani ya canja da akwai, abun nan ɗin yaɗa labarai social medias kenan. To ban cika karanta na, na takadda ba, na fi dai sauraro.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Eh to, ya danganta da wane irin yanayi nake ciki lokacin. Don muryata idan har normal normal ne to na fi magana a hankali. Idan kuma misali ina cikin aji ina koyarwa ne to na fi magana da ƙarfi.

Yaya kake karɓar baƙo? A, nakan karɓi baƙo ne cikin ruwan sanyi da murna da farin ciki. Na fi karɓan baƙo a haka. So idan na shigo da shi cikin gidana, sai in nema mai gurin, in bashi gurin zama, in bashi ruwan sha ko wani abin sha. In ma wurin aikina ne haka nake yi.

Wace rana kake zuwa kasuwa? To, dai gaskiya ba ni da takammamen rana da nake zuwa kasuwa. Sai sanda bukata ta taso na zuwa kasuwa siyan abu, sannan nake zuwa kasuwa. Amma ba ni da takammamen rana wacce nake zuwa kasuwa.